Geskia lokacin zafi ai ba karami azaba mutum ke shawara. To ai kafin ka ce za ka iya jure ma zafi wansu lokaci ya kamata akwai abubwan da za ka iya kasance da su. Nka kasance da fanka ai wato ka ji dada kenan. Ama duk da fanka din ai n ba wuta lantarki ba ko kuma baka dan sa mayin fetur a cikin janareton ka, ka dan bude wuta domun ka samu ka bude wancan fankan din ba ai aikin banza ne ko? To geskiya zafi ni dai yanni ni ke jure zafi. Zan ce wancan amfani da fanka din nan domin kwana biyun na ai wuta lantarki kam muna iya samun ta wansu lokaci har ya dauke lokaci sosai kafin nan za iya dauke wutan zuwa anjima kadan ba da dedewa ba. Ka gan an sake an mar muku da wutan lantarki kuma. Zan ce amfani da fanka ne yake taimako mun sosai to wato wannan du lok. Mun shinfida a karkashin bishiya, mun shinfida shi a karkashin bishiya sai mu kwanta a wurin ka gan ana dan yiwo mana iska irin da rana haka. Ka gane iska yana dan samun ka wurin wansu lokaci ka gane irin zafin nan na dai. Da tsanani ka gane ma a kwaciyen da kana wajen din iska da ke hurowa kaman iskan da ke fita a cikin abincin da ake dafa a wuta wato iska mai zafi shima to ka ka gane ka gagara abin de yi ka sai ka rasa abun yi. To wancan lokacin muka iya shan ruwa sosai ka gane ka diba ruwa ka aje kusa da kai kafin ka hankara ruwa ya kare domin ba karamin zufa kake yi ba kana sha zufa na fita to ruwan ma na bushewa jikin ka. To sai iya samu sai mu tafi mu je kogi domin a can kauyen mu mu na da wani babban kogi kusa da mu jan kogi ne. To kogin ma shi ne ya je ya hada kogin manya kenan ake kira, akwai garin de ake kiran manya a Taraba ko. To kogin manya can wani jan babban kogi ne yan daga Kamarun. To shi ne assalin in da muka raba Kamarun da Nigeria kenan ka gane daga saman Abong har zai zo ya wuce Tagwanda har ya iso kata manya kenan. Manya na cikin Donga kenan ko Donga Local Government a Taraba. To wancan kogin muka iya tafiya wurin da rani ka san dai dai lokacin zafin kenan. To muka tafiya mu yi ihu a cikin ruwa lokacin ruwan komai dai zurfin shi ka gane ya na rage lokacin domin rani ne. Domin ai ruwan da ke kawo mi shi abubuwa. Zan ce su eh su rafin de ra de damina suke kawo ruwa su nan su cika isa ruwan shi cika din nan su ma sun riga sun bushe. To ka gane na shi ruwa ma ya bushe amma dai ba wau irin bushewa cewa ba ruwa ba sai kasa kawai nan ba. De maza de mata de yara de manya za mu cika wurin kawai muna ihu to ka gane nku je wurin ma ko wansu bangeren de an riga an san cewa. Eh wan can gefen mata ne suke amfani da shi. To mata kuma ka gane wansu lokaci yara ko maza da mata duk suna bin warzuku. Sai su je suna ihu a wurin to domin suna yi den nan a na kalon su kafin a an bar sun je da nisa ba ka san lokacin da wani ya fafara shan ruwa a cikin su ba. To mu ma maza haka akwai dai dai gefen mu wato maza wato matashi kenan akwai in da mu zauna mu na ihun mu ka san matashi da abubuwan kasada ba su na dauke su na kasa da sosai ko. To ka gane mu za mu zo mu tashi da gudu da nisa sai mu zo mu yi tsale mu fadi a ruwa kuma fadiwan ruwa den nan wansu lokaci muna sauka da kai ne to ga wurin kuma akwai dutsuna ya kamata dai kafin nan za ka yi ka san cewa ka duba wurin da kyau in da za ka fadi dai ba gefen dutse ba. To ka gane wan su su kan iya kuskure din su fadi ta gefen dutse. To irin wancan din wata kila ka gane su na yi tsele ne su sauka da kafa ba dole sai de su sauka da kai ba. Nka sauka da kafa dai ka gane ko mai da dutse dai to nan ne za ka ji da sauki. To ihu ne da wanka kuma a kogi mu ke yi.

Eh, in da nike gaskiya ina rabashi a yanar gizo. Kowan da lokaci dai kaga mutum zai iya fito in ka gama zanzaronka, sai ka iya dauka hoto ka gani, to hoto ne muke dukawa. Ai wansu lokaci muna sata a gizo ko ba haka ba. Muka iya sata a Facebook ko kuma a TikTok. Eh, TikTok din ma wancan muna ɗan abubuwa sai mu kama bidiyo ne ko to bidiyo din ai muna kama in da muke zama ni. Wato zan ce dai, eh, inda nike ni ka iya rabashi a gizo amma ka wai ba zan so sai a kan wai ina kama hotuna wurin ka wai in tura a gizo ba. Wansu lokaci kam muka tafiya zance irin ko kuma a daji a cikin wancan kauyen mu din kusa da gida kenan. Ka ga gidan ma asalin shi kauye ne, to kauye yana nan kusa da daji ko. To mun shiga daji sai mun gan wayansu abubuwa da irin mun kwana biyu da ba mu gani ba in ce kama irin itatuwa suna yi ihu cewa kai, sun yi kwana biyu da wancan yaya itacen cewa da lokacin da zai riga fi shekara goma de har sun gan wancan yayi itacen. Sun taba cin shi amma yanzu haka har ma sun manta yanda dadin shi yake. Ko yana dadi ne, ko wato ko mai zaki ne, ko kuma mai tsami ne, ko kuma mai daci ne. Za su Wayansu ma har za su manta de suna yaya itacen sai suna tambaya mene suna yaya itacen. To barin baka misali, kwanakin baya akwai lokacin da muka je gona sai na kama hoton karara wato karara kenan karara wan da in ya zube ka ajiki yana kaikayi ɗin nan. To sai na kama hotonshi na tura Facebook, sai na tambaya mutani sunan shi nace akwai wanda ya tuna suna wannan abu, akwai wanda ya taba kamu da wana ya taba zubashi a jiki irin har ya ji jiki ne ko ba haka ba ne. To akwai wayanda sun gani sun tuna sunan shi, wani ya ce min cewa har wai akwai lokacin da suna tafiya gona irin ana fataki a irin daga wata na biyu zuwa uku, hudu. Wai suna fataki sun je kai da ana shiri, an shiga damina sai ya fara shuka abubuwa. To da sun je yin fataki din shi kuma bai san cewa wancan abun haka yake ba. Shi lokacin ya fito daga birni ne kawai ba wai fatakin ne ya iya ba amma tunda ya ga wayansu suna yi sai ya ɗauke ada ya je gefe daya wai shi ma yana kokari je yi kuma, sai ya je yi rigama bai sa jiki ba ya tube riganshi ya sa gefe tun da rana yana zafi sai kuma da ɗan rana ne lokacin. To tunda hunturu ne, baka san ba za ka ji rana sosai ba ko. Shi ya sa ya iya ya tube riganshi ya sa gefe. Da yana fatakin sai wayansu abuwa suna zubin shi a jiki sai yana jin kamar kura ne kawai bai damu ba sai can anjima kaɗan sai ya fara jin kaikayi a wuyan shi. Da zai kaikaye wuyan shi sai ya gan kaikayi ma ya bi kanshi. Da ya bi kanshi kawai kowanda wuri a jikin shi kowai yana mishi kaikayi sai ya yar da ada ɗin a gefe. Da ya yar da ada ɗin gefe sai ya shiga ihu. Da an ji ihun shi an dan yi mishi dariya amma tun da ya sa dai, tun da yana cikin azaba sai yayi ƙoƙari an ce mishi, eh, ya gudu ya bar wurin irin kaikayi ɗin kamar ya sa shi hauka ne. Sai ya gudu ya bar wuri an ce mishi ya je ya nima duk inda ya gan yashi ya, fadi a ciki yana kaikaye kanshi sai ya gudu ya je hanya mota da yana nan kusa da wurin kuma ko da rafi ma kusa to ga yashi a wurin. Da ma ko ya je, ya fadi a yashi yanda aka gaya mishi ya gan ruwa a wurin wai yana so ya fara wanka ne da ruwa. Ya je ya faɗi a ruwa, to da ruwan ya zuba jiki kuma kamar ya kara kama, ya sake ya kara kaikayi ɗin ne kuma to yana wanka kaikayi na karuwa sai yana ta susa jikin shi har ya gudu kuma daga ruwa ɗin ya sa saka fadi a yashi kuma, wai in ka ga shi rana ko alede daji ma be yi datti kamar shi ba. To ya ba mu wancan tahirin wande wancan tahirin sai mutane suna ta dariya, dariya bana wasa ba kowa da kowa na ba da shi wato.

To, awurin aikin mude zan ce taro, waƴansu loko cide so ɗiya, so ɗiya mukeyin taro a mako, to, wancan din de wa to a ce duk lokocin de abubuwa sun yi tapiya dede kenan, mukan yi taro so ɗiya, kuma muna yinshi a ranan Juma'a. Mungama Juma'a din, se asan komide komide muka yi din, se muka o mutoto na a wancan taron, se muduba cewa ina bangeren de muka yi dede. Me zamu iya yin kuma, se mudan sa abubuwan su sake karu to se muduba bangeren de ai bamu sameshi de, bamu sameshi dede ba, se muce to yande bamu sameshi dede ba din nan ya kamata mu yi gyara, ya wande, abubuwa na ya kamata mu yi de zamu samu mu yi gyara a cikin wancan gefen de bamu sameshi dede ba to shine so ɗiya din kenan wato ince wancan dinde, a ce sati de komide komide ya mike ko, to wansu sati kuma har in mungama, cewa mun yi ran Juma'a din mun yi mun samu mun yi taro, to kuma mungama ai bubuwa basu gama mike wa ba, ai ran de mundawo ranan litini dole za'a sake asamu ai wone taro kumako, za akira mu de sape, duk lokocin de mungama komide komide ya ra sun shiga aji, se a ce ticoci, wato su malamai kenan su zo tare, muzo muhadu cewa za asamu ai dan taro to taro se mudan totona cewa, gashi abubuwan da muka duba ran Juma'an daya wuce a satin da ya wuce dinnan kuma bamu samu mungama, mun kalma sa de komi de komi ba, ce wa ga abin de za'a iya yi ko haka ko ba haka ka zaba, to mungama din kuma se a sen ya za ai, to wancanb din ba ya doki lokoci sose ba domin kasan ran litini ko ya kamata ya ra sun zo makaranta, aje a koyar musu. Bawai zamu zo mu zona cewa muna taro a ce mana kuwane lokoci miti miti, to gaskiya wancan be mike ba, to bama doki sa'o'i di yawa, bamu doki sa'o'i di yawa, a wancan lokoci wansu lokoci ma kage miti ashirin kawai, mungama wancan domin wancan muna yinshi ɗan ɗiɗi ne, ɗan karami haka muna kiran shi briefing, ka ganiko a Turanci, to in mu yi wancan ɗin, se kowa de kowa ya koma aji ya je ya sen abin de ze kowar ma yara domin ai yara sun zo su a koyar musu ne, to abubuwan de muka yi din duk inde bamu sameshi dedeba se mu yi gyara yande muka ce wai kuskuren de duk muka yi, gyara ne muka yi kowa de kowa de za ai mishi gargadi cewa ya kamata ka yi kuskurin de duk muka yi dinnan de, totonawa de muka yi dinnan, kowa ya yi ko kari de ya yi gyara domin abubuwa su samu su tepi dede to se a yi wancan din wato shine aselin taron mudin, de wancan de aka yi din can. Amma waƴansu lokoci kaga in an gama taron, iri na Juma'a dinnan, kowa ze ce to ai akwai a cikin taron ce wa in ka duba kayaki ce wa akwai abin da ake kira item seven wato refreshment, a wancan item seven a Turanci din wato ana magana ce wa a cikin kaya kin de za kamata za ai a wancan wurin ce wa akwai na bakwanshi kuma, na bakwai din refreshment, to refreshment kuma ya nuna ce wa abin ciko, dakuma abin sha, to a duk wa'insu, duk taron di za ai wancan ya zama abun sha'awa ni domin in an kai wancan bangeren, shine dede lokoci de za'a ci abin ci a sake a sha abun sha, in akwe dan abubuwan zaki dinnan kama minerals. Me ya sa za'a yi irin wancan taron ba'a yi shirin shi item seven ni, a aje mana akasa ce wa in an gama se kuwa ya ɗan samu wane abu yasa a baki, a zo a yi taro kuma de yunwa ciki a sake a tashi de yunwa ciki ai wancan be mike ba kuma, kagan taron za'a yi shi duk kafin za'a yi taron, de din lokocinde makaranta ya tashi neko. Makaranta ya tashi a karfe sha biyu na rana ko kuma karfe ɗaya na rana, to shine lokocinde za'a ce to kowa y ha du asamu a yi taro to wansu loko cide ma kage nshi babban mu ke nan, wato shugabanmu a makaranta, be samu ma yakasance a kasa dede lokocin ba, kaga wansu lokoci ze iya ci mintoci yake kusan talatin haka kafin nan za'a fara taro, to kaga ze doka lokoci ai wancan kan har in ba asamu abin de za ba mu na ci ko na sha ba ai duk kowa ze ber wurin de fushi ze ce a litin me zuwa duk.

Ai duk lokacinda a ka kawo mana kuka ko kuma ansa mu anyi koke koke mukan iya maganta de wancan mutane da haƙuri da kuma gaskiya kuma ya kamata dai a ce in wani yakawo inkaji kukan wani cewa gashi abun da ke faruwa duk koke koken da yake ƙasa yakamata a yi sauri a magantar dasu. In ba haka ba ai ze iya zama baban abu in an barshi ya ya dan dade iri yakai kwana biyu ko uku haka ze zama baban abu. Fari de za a duba abin da ke ciki sai in abin da za iya yine, in kuskuri daga wurin mune za iya musu bayani cewa gashi wanne gashi haka gashi yanda abubuwan suka faru to mukan za mu duba in abin da zamu iya zamu iya ba de bayani me kyau haka kuma cewa abin da ike ciki za mu yi gyara kafin nan musake mu dawo mu gaya muku abin da yake ciki to hakan za mu iya magantu dashi. To in be yi haka dimba ai gaskiya ka san cewa wato akwai matsala kenan ko to gaskiya duk lokacin da akwai kuka mutane sun kawoma kuka cewa gashi yanda ke faruwa yakamata a tashi da sauri a duba abin de ke ciki a yi shi da hakuri da kuma a nuna musu gaskiya. Kada kuma ka na yin kaman ka na ka na jingina ma wani baya ko kuma kana karɓe kan wani wancan kuma baka ji daɗin shiba to kaga dole ne su ma su san cewa eh su ji cewa baka damu da kukansu ba. To duk wanda ya kawo kukan shi yakamata dai a ba shi hankali sosai a san yanda za ayi abubuwa su mike domin shi ma ya ji daɗi domin kaima a asalin ko abin da ka ke yi din shima ya tafi dai dai. To shine dai yanda ni nake magance koke koke duk wanda aka kawo mini da kuma wanda na ajeye a gefe a cikin eh makaranta in da nake koyarwa kenan.

To gaskiya ina son zama da soki amma ba soki sosai ba. Inaso inyi zama da mutane ne wanda suna jin dadin juna, wanda suna da son juna, bawai suna kishin juna ba. Baka gane, ina son in zauna inda zan dinga dariya da mutane, muna jin labarai duniya tare, muna hira tare. Ni bana so inda ana fada ko kuma inda ana so ka ne mutane ba, a'a wancan gaskiya bana jin dadin shi ba. Ina son inyi duk zamana ina aiki, ba aiki wai don ina aiki kawai ba. Aiki dai yana da mahimmanci wanda zai bani kuɗi, inda zan iya taimakon iyalina, taimake wanda suna nan kusa da ni da kuma ko kuma na tafiya hanya na sa mu masu bara, iya na nema musu abun tallafi domin su ji dadi. Gaskiya zamana kawai dai na so mu dinga zama a cikin biyayya da iyayen mu, muna biyayya da wanda sun girmemu, muna biyayya ga dokokin al masihu da aka ajiye mana domin yi mai bin isah neh wato ni crister keanan to ina son zama inda duk ana abubuwa mai kyau da zai taimake duniya, da zai taimake mutum, da zai taimake ɗan Adam. Bana so abubuwan da za a yi wai na cutar wani duk a wurin aiki in zan yi aiki na ce wa zan yi domin cuci wani domin zan samu kuɗi fiye da shi. Gaskiya ba na so irin wancan ba. Ina son yi aiki domin na samu abokina ya samu, dan uwana ya samu domin kara wani yana gaba da wani ba. Domin kagen abin da yake sa mutum ya yi gaba da wani yana kishi wani domin wancan din ya fishi samu wa. In ke a cikin iyalinku duka ace kunyi kusan hamsin ce wa ke ne kawai mai kuɗi a cikinsu ai wato kagan ba kuɗi kuɗi ba ke nan. Duk lokacin da ka samu matsala wurin aiki in ka ko kuma a hura da daban daban da kuɗi ke shigo maka ai wato iyalin duk sun samu damuwa ke nan. Shi ya sa wani ya ƙoƙari har ya samu kuɗi ya kamata ya tuna da yan uwanshi, ya yi ƙoƙari nema wani wurin ya sa su ko aiki din ne su samu suna yi suna samu kuɗi, suna samu albashi. In wata ya kare ko kuma suna wa'insu zirga zirga kudi na shiga aljihunsu. Shi ya sa akan ce duk wanda ya samu kuɗi a iyali ya jawo dawan shi yan uwanshi kusa da shi, ya sa su a sana'a ko kuma a sa su a cikin aiki. Inma masu noma ne ya kamata a siya musu kayan aiki a gona kamar ada da ko kuma fatanya da suransu wanda zai sa ya samu ya yi aiki. A aiki din yanzu haka, ba aiki kaman na da wanda mutun yaje gona yana bama kanshi wahala sosai ba yanzu kuwa akwai wasu magunguna da muka iya siya wanda za su ba ciyawa, wanda zai sa ciyawa ya mutu. Akwai wasu magunguna da za mu iya siya mu zuba a masara mu ko kuma a daban daban da muka shuka gona da zai zaman musu kaman taki ne kaga suna girma da kyau har zuwa ga lokacin da zasuyi 'ya'ya, sai suyi 'ya'ya da kyau. In masara ne toh lokacin da ya kai neh zaiyi goyo kaga zaiyi goyo har masara yakai uku, hudu, to kaga ai a tushen masara dai haka har in samu masara guda uku hudu, to kagan ai abun har fara girbe abubuwan dole abinci zaiyi auki ko, toh dole irin wancen din kuma in zaka sa dan uwan ka a noma neh kasamu ka siyar musu kayan 'Yan gonan da kuma irin masara ko kuma irin abubuwan da suna so su dasa a gona din ko su shuka yazama mai kyau neh irin agric dinnan, in an sashi a kasa domin ya samu ya girbe, ya girbe masara ko kuma duk abinda aka shuka din ko kuma in gyada ne a samu a girbe shi yayi yawa domin mutum zai samu ya siyar da wanda zai siyar ya samu kuɗi a hannun da zai biya bukata da shi da kuma ya samu wanda zai sa zai ajiye gida wanda za a dinga ci wanda a kama masara wanda za a dinga niƙawa gari masara ana tuka ta tuwo da shi ake ci. Domin abinci fa gaskiya ya fi auki kuma mutum ya fi ƙoshi wa in abincin da kana ci wanda ka yi nomanshi da kai ka. Amma kana hawo abinci daga kasuwa kagen yau ka je kuɗin shi daɓan wance kama yau ka je ka ji wai awo ɗari biyu gobe kuma aka kuma kasuwa da ka siya jiya ɗari biyu ka ji wai ya hawo har zuwa ɗari biyar kuma kuɗin naka ya hawo wa ya haka ya hawo wa. In ya gama girbe kaya in ka je kasuwa kagen yana hawo wa dai nan gaskiya zai sa mutum baya ci yana ƙoshi ba.

Eh ina kwana, ina karatu kafin na kwana, abin da ya sa haka wa insu lokaci muka iya yin addu'a. Kafin a yi addu'an mu na karanta lissafi mai tsarki wato Bible kenan. To a garin haka din za a karanta sai a fahimci abin da aka yi mana bayani a cikin littafin mai tsarki din, da zarar mun gama wancan sai gobe da kowa ya shiga.

Ah abubuwa wane ne ke saya daga kasuwa, suna da yawa sosai. Wanzu lokaci zan iya tafi kasuwa da kai na je yin yoma mata na cefeni, in saya gishiri, in saya da kaya miya kamar alehu haka, wato ganye miya ke na, ko kuma da gishiri, da manja, da magi, da tatase, da suransu. Wanzu lokaci kuma, mun so mu ci shinkafa ne, sai in saya shinkafa, na saya da dan kifi da za mu sa a ciki da suransu. To wanzu lokaci kuma ai ba dole ce wa abinci ne zan je in siyo wanda za mu ci ba. Wanzu lokaci na kan iya tafiya kasuwa, na je na siya tufafi wato kayan sa jiki ke na. Na siya ma yara na kaya, da takalma, da wando, da riga, da 'yan ciki duk a za a siya musu. Wanzu lokaci har da hula, da kuma, da bakan gilasin da za su sa fuska wato madubi ke na. To a kan iya siya musu ko imuna irin shidi man, imuna iya shirin hidiman Kirismas, Kirsimeti ke na ko kuma muna irin shirin wani hidima, na ce kamar za a yi aure ko kuma akwai wanda zai dauke mace a gida mu, muka iya yin shi haka. To wanzu lokaci ka iya tafiya kasuwa ba dole sai ka saya wani abu ba. Irin kana so kaɗan taba yawo ni, ka je ka isa wurin sai ka karɓa wasu abubuwa ko kuma ka haɗu da abokane ko kuma da wayansu dama kun taba haɗu, da kuyi kwana biyu kuna so ya kama ta kusa ke ganin juna. Sai ka je kasuwa ku hadu sai kuyi hira, sai bayan haka ka iya dawo. To wanzu lokaci ma ina iya tafiya kasuwa, kai kayan siyar wane, nima na na wanda zan je in saida. Domin kasuwa ai wato an je sai da kaya da kuma siyar wako. To in ba ka je siye ba ai dole ka siyar in ba ka siyar ba kuma to in ka je wurin wato ka je kallo ne kawai, ka je ka ba ma ido abinci. To zan iya tafiya da kayakin gonan duk wanda muka girbe su mu je mu siyar to mun ma gida mu muna rinu kaza wato ka ji ke na da kuma akuyoyi da tumaki wanzu lokaci. To kagen ai mutum ya ɗan ji cewa, a yana bukatan kuɗi. To wanzu lokaci za mu iya kama kaza, ka ji mu kai kasuwa, mu je mu siyar mu samu daidai kuɗin na biyan bukata kafin mu dawo gida. To kagen haka ne abubuwan suka kasance a wanzu lokaci za mu je kasuwa din ko kuma mu je mu saida akuya ko kuma wanta kila mamu za mu je muɗa siyo na ma ni da ya kama ta za mu ci. Abubuwa daban daban, zance ababe su ne da dama da muka iya tafiya kasuwa mu je mu siyo, muna iya haka ne.

E, ina iya jefa dutse da nisa ba wai ma dutse kawai ba, waƴansu lokoci zan iya si ne ko me. Na samu daga kasa. Zan iya harba shi daga nan kan ɗin zai je da nisa. To da lokocin da muke tashiwa mukan iya tefiya forota daji muna riƙe de itatuwa da kuma mashi. To ni kuma na iya jefe mashi sosai ka gani jefe na wani gudu ko kuma a ce kurege haka ko kuma burugu. To sai ka gani mashin da ina hannu na zan iya jefa har ka gan waƴansu lokoci nayi sa'a sai ya keshe min wancan jebji ɗin ko kuma ya je ya faɗi kusa da jebji ɗin ko yayi nisa ya je gaban jebji, duk da gudun shi de komi de komi. Har ma akwai lokoci na taɓa harba mashi har ya je ya kashe aladen daji. Amma aladen dajin kuma tun da shi ma babba ne sai ya shiga bin mu gudu kuma. Da karen mu de duk mua bin su de shi ai duk kare ma sun gudu mu ma kam mun gudu, sai mun hau sama amma de ya da Allah kafin ya ankara sai mashin da ya shige shi defin shi ya bi mishi jiki. Sai ya gudu muna ta bin jini ɗin ne inda jini ya zuba kafin nan mun je mu sadu, mun je mun sameshi. To ai kafin na ce na iya jefa mashin can na fara de dutse ne, irin dutse a tsinta dutse a jefa da nisa, waƴannsu lokaci ma mukan iya seya muna harbin junan mu ba dole de de dutse ba muna fama wansu lokaci de irin kwaya ma lena dinnan. Sai muna irin wasan yara de shi muna jefa junan mu de shi waƴansu lokaci muna yin sana'a haka ɗin ne. To shi ya sa muna iya haka ɗin nima na samu in jefa. To a gaskiya na iya jefa dutse sosai kuma, in na jefa dutse na yana tafiya de nisa zai je de nisa sosai haka kafinnan in na dawo sai in zo in san ko ya meke ciki. To dutse ɗin zan jefa de kyau, ko kuma in ba dutse ba, wata kila mashi ne ko kuma abin da na tsinta kasa ko im ce irin karfe haka. Wanda yana de dan nauyi. To ka san dutse nauyin shi daban. Kara kuma ka je ka ɗuka irin abubuwa de bashi de bashi de bashi de nauyi sosai kaman irin zance tarka da haka ka jefa. Ka ga wancan ba zai je de nisa ba domin shi bashi de nauyi ba ko. Iska ma zai dinga daukeshi yana leyi leyi dashi, zai je gafe a de a zai je hagu je dama yi sama yi kasa. Tile ɗin kafina ka ankara ma zai faɗi kusa de kai. To a dutse ina iya jefa har ya je de nisa amma sauran su kan waƴancan sai an ɗauke lokaci kafina zan samu a ishi.

Wasan de nike so inyi gaskiya wasan kwallon kafa. Duk tashiwa mu a kauye hadda lokaci da muka koma birni. Wasan kwallon kafa muke bugaw kowani lokaci. Da yamma, in yamma yayi haka, zaka ga mu yara mun taru a filin ball. Muna kokari mu raba, in mun raba ball din sai kowa ya shiga buga ball. To kwai wasu lokacin da har mun tafi buga wasan kwallon kafa, gagan kwallon ma zamu iya bugashi. Eje ya same irin babba mutum haka sai ya kwace mundinga roka wani lokaci za a bamu, wani lokaci ba za a bamu ba sai a dauka a tafi dashi. To wani lokaci sai inya faru haka sai mu zo mu tara kudi to lokacin ma asali bamu da kudi sosai ba de kowa de zai je gida yaje ya tambayi baban shi ko maman shi ta dan nemami shi kudi ko ya dan nema mishi kudi domin eh hada a siya ball. Asalidee bare gaya musu cewa yana ball ne yana so ya siya da shi ba domin suma da kan su suna da haushi sosai cewa mutum na barin gida yana tafiya filin ball. Domin wani lokaci ka je buga kwallon kafa din ka dawo da kafan ka ko ya gurde ko kuma ka ji ciwo a wani wuri ko ka buga kafanka a a dutse sai farshen kafanka ya fita ko kuma ya samu ya ji ciwo. Inka dawo din suna za su sha wahalan shi. Kai de zaka ji wahala na zafi ne amma su kam jinya da sauran su, su za su dinga yi. Wayan su ayukan da ya kamata za a iya a aike ka da kai musu ba za a iya ba hali yin haka kuma domin kafan ma ba za ka iya tafiya da shi da kyau ba. Ba wanda zai iya yi maka aika da nisa domin kafan ba ka iya tafiya da shi da kyau. Kowani lokaci kana tafiya kaman kafan ya karye ne to ka gan ai karege musu ai karege musu sorin aikin da za su yi kenan to ba su aji da dadi. Irin munje karba kudi haka wani wayansu lokaci zamu iya yi musu karya cewa ko an ce mukawo a makaranta ko kuma kana bukata kudin jamb. Ko a bin da yana da amfanin da zaka yi da shi. To in ka yi haka din, in su dan nema maka kudi sai mu zo mu hada sai mu siya wani sabon kwallon kafa da shi. Mun siya kuma sai mu shiga bugawa kuma. Wani lokaci zai iya kasancewa ba mu iya mun tara kudin da sauriba sai daya daga cikin mu wanda yana da dan kudi a hanu sai yaje ya siya kwallon kafa. Irin wancan in ya siya kwallon kafa to ya zama sarkin kukenan. Wani lokaci kuna kokari buga kwallon kafa kuma kun zaɓa ba ku zaɓe shi ba kasancewa ai wasan kwallon kafa ta kare ranar kenan. Da shi sarkin wato wanda ya siya kwallon kafa, in ya ce muku cewa ke ka siya ka jira. Inka a ce ba za ka iya jira ba kana so ka shiga ciki ka buga ne to kasancewa ai ka riga ka gama kwallon ka na ranan kenan. Shi ya riga ya zama sarki. Shi ne zai ce muku abin da za a yi. Shi ne referee duk wasan busawa shi ne zai busa duk abin da ya ce shi ne abin da ya faru. Shi ya ci ya sha ba za ka ce ina ba zai yu ba dole ne kawai a yi yan da ya kasance. To amma in an tara kudi ne kan an siya wanda sun haɗa kudi sune za su buga wanda ba su haɗa ba wani lokaci za a ce ba za su buga ba sai sun kawo kudin su. Wani lokaci za su iya roƙa cewa a yi hakuri wato irin gobe ko jibi haka za su kawo kudin su abarsu su buga yau din to sai a yi hakuri su dan buga din. Wayan suma a gerin haka a yi hakuri a yi hakuri din za su dinga buga har zai kai lokacin da wancan kwallon kafa zai bace sai ana neman siya wani kuma. To abun yake kasance haka domin mu yara ne. Tun da na gama wancan a yaranta har tashiwa na wancan lokaci ne muka buga kwallon kafa mata fi banza. To in zo haka de na zama in zo haka ina siya takalmi har insa a kafa kafin na buga kwallon kafa da shi. Zaka ga ko wani yamma sai mu nema mu tafi filin ball sai muna buga kwallon kafa da yan uwanmu. To ba haka kawai din bama wani lokaci muna shirin irin za mu je wani kauye ne sai mu je mu buga wasan kwallon kafa da su mu yi adawa da su. Wani lokaci muka iya tafiya mu ci su wani lokaci kuma za a iya ci mu wasan kwallon kafa kenan. Ai ba kowani lokaci ka dinga nasara ba. Akwai lokacin da za ka je za a yi nasara a kanka akwai lokacin da kai za ka je ka yi nasara a kan wani. Haka muka tafi wani kauye kusa da mu ake kiran kauyen Can Wai Gwanda ko to munje mun buga wasan kwallon kafa wurin. Gaskiya an tashi wasan kwallon kafa da fada. Wasan kwallon kafa kan ina ga shi abin da ya gada fada ne domin da kyar kaga ka je kauyen wani ka je ka buga wasan kwallon kafa da shi har ka ci shi har ku tashi lafiya lamu. Mun taba tafiya a bentin Galiya haka mun tashi de fada a Gwanda din ma mun tashi da fada har ma sun jima dayan mu rauni. To irin wancan fadan har ya tashi to shaidan da na sa jikina na wasan ball din to dole in cire imba haka ba to.

Eh ina sha sa sosai ruwan ƴaƴan itace ina so musamman dai zan ce na lemu ko kuma irin na kwakwa ko watermelon. Wa'an su lokacin ma hade na cucumber muna ci mu sha sosai haka amma dai na fi so wanda an yi a gida domin irin na kwalba can ƴaƴan itace na kwalba wanda kamfanin su ke yi ai suna sha a ciki sosai. Wa'an su lokaci kana sha kaji zaƙi sa domin wa'an su lokaci ma nima aka in na sha abun me zaƙi da zaƙi sa yayi aino, ya shiga min jiki wa wa'an su lokaci yana murɗa min ciki ko kuma an ji ciwon ciki sosai haka. To a gaskiya ina so sha ƴaƴan itace kamar dai na fada na lemu ai ina shan sa sosai wa'an sullokaci ma wanda zan je in tsinka lemon dai kai na sai in zo in bare in yanka da kai na. To gaskiya, a lemu din zan ce akwai wani kawu na da yana da gona lemu. To ɗiɗi mu ɓata ke wurin, mun gama ɓatakin wurin to sai mu kama hanya zuwa gida. Du lokacin da lemun ta gama ƴaƴan dai kyau har yakai lokacin da sukan yi ja, mukan tafi a wurin mu tsinka lemu mu kawo gida wa'an su lokaci sai mu sa a cikin buhu ko wa'an su lokaci kuma mu ɗan riƙe a hannu ne kawai zamu zo mu sha. To in mun zo sha din sai mu bari da wuƙa, mun gama barewa da wuƙan sai mu yanka shi sai mu shiga sha. To wa'an su lokaci kuma lemu din ai za mu iya mu tsinka mu sayar. Wa'an su lokaci za mu kai ma masu sayar lemu a gona lemu na ya wancan kawu na din sai mu tsinka in suna so buhu ne sai mu dura shi a buhun in ya cika sai a gaya musu na wa za a saya. A kapi na azo gona dai dama an riga an shirya tun daga gida ga shi na wa kaza ake sayarwa, in ka zaka iya saya ko zaƙi iya saya kapina sai a kai ki gona a nema masu tsinka wa. To lokacin muna tashi wa muna kanana kam mun nemi mu ke tsinka wa, a tsinka wa din mun gama sai a biya mu, in a biya mu sai mu je mu dauka kudi mu yi amfanin shi.

Ai won de nafi sude bawe tabata chi zan chi guda daya aka ni ke soba dayawa de ina so. Inchi mufara de tata se. Ai mba tata se a chin kafa de aka dafa ko kuma wa nsu miya de aka dafa na nso ya. Ai baza aka ji da diba to ma biyen shi kuma borkono ne. To na iya amfani de borkono insa a cikin abin chi a cikin miya da inna sa dan zafin de yake yi a cikin na si ji da din shi kuma de kamshi ne yake bashi. To inde zara ba borkonu abin chin de ni ke ci se dinga jin kama zan yi amai to ina so borkono da tata se. To akwai wansu lokaci kan ka gama ka iya sa wa nsu abubuwan cefeni din ni kama inchi iri me ake kira shi din nan borkono da ko kuma gishiri, gishiri dama na so nchi to ka sa wancan a ciki ka gan kai ka ji kamshin shi de kyauko. To wa nsu ma lokaci akan iya sa kanunfani. In ka sa wancan din maya na bashi wani kamshi mai kyau haka kana ci abin chi se kana jin da din shi. Wansu lokacin ma ba dole se ka sa nama a ciki ba. In kariga ka sa wancan chi ka se ka jin kamshin shi ko kare ka ba ka bin de ka ke so se kana jin da din shi duk lokacin da ka ke cin shi. Yawwa.